Babban nasarar da mun ka taɓa cimmawa ga aiki shine an taɓa kai ma mutane da dama wani aiki bai yi ba amma ana kawo mana mu sai muka yi shi ya yi. Muka gode ma Allah muka yi Alhamdulillahi saboda aikin ya yi. Shine babbar nasarar da munka taɓa cimmawa.

Ina karbar bakonane ta hanyar da ya zo sai na fara kawo masa ruwa. Idan na kawo masa ruwa sannan na kawo masa abinci ya ci.

Muna taloso ɗaya a mako. Abin da ya sa muke taro sau ɗaya a mako shine kafin mu fara aiki, simeya addu'a shine sa muke taro. A talo kowa ya yi addu'a.

Gaskiya bana son ɗakina yayi haske, nafison ingan shi da duhu. Abun da ya sa in ba haka ba ma ɗakina yana da haske. Amma saboda labulen da na sa suna sauke labule sai yayi duhu, dan ni dai gaskiya nafison sa da duhu sosai.

A'a banasa turare kullum, sabon da yasa banasa turare kullum da akwai zuma ta unguwar mu. Idan kasa turare saisu biyoka amma akwai irin ranarda basa fitowa sai in dan.

Eh ina rubuta kashe kuɗin aiki. Abin da ya sa nake rubuta kashe kuɗin aiki saboda wasu idan ba a rubuta musu kuɗin da aka kashe ba, ba su yarda sai su mazata cutar su ake yi. Shine sa na fison.

Ina falkawa kullum, misalin bakwai zuwa bakwai da rabi. Abunda yasa nake falkawa saboda idan na tashi zan fara yin wanka ne sannan in shirya inyi wajen aiki. Amma da so samune ace in kai ƙarfe tara zuwa goma ina bacci amma ba halin haka. Tun da ban samu mashayin kwanta kafin.

Gaskiya na fi son malamin da ke mana hausa. Abun da yasa na fi son malamin da ke mana hausa, saboda hausa ya littafi idan ya mun ita zan gane, zan natsu in gane sosai sosai.

Abun da ke sa ni dariya shine in ga mutum biyu suna faɗa. Wannan na mazgo ɗan uwansa, ni yafi ban dariya sosai. Yana ban dariya sosai gaskiya.

Eh ina sanya hulla amma wasu lokutan saboda kayana ba kowane ne ake sanya ma hulla ba to shiyasa bana sa hulla kullun kullun.

Ba na zuwa aiki lokaci dai-dai. Abin da ya sa ba na zuwa aiki lokaci dai-dai shine ni ne mai gida a gurin da nake koyarwa. Shiyasa dole sai yara sun fita kafin ni in fita aiki.

Ina rubuta rahoto kamar su shida zuwa goma a rana. Abun da ya sa nake rubuta su shida zuwa goma a rana saboda kullum idan na yi aiki dole zan rubuta rahoto.

Eh bana karanta jarida. Abin da yasa bana karanta jarida shine rubutun ya mun ƙanana sosai kuma bana gani sosai balli in karanta. Shine sa bana karanta jarida.

Eh, ina raba ayyuka ga wasu. Abin da yasa nake zaba ayyuka ga wasu shine na aiki ya mun yawa wasu lokutan, sai in taimaka ma wasu in basu zansu masu samun abun da zasu samu su kai ma iyalen su a gida.

A da dai mulyata tana da ƙarfi amma yanzu mulyata gaskiya ba ta da ƙarfi saboda ina fama da mura mai tsanani amma ina nan ina ƙoƙari ina shan magani domin in kare kaina daga cutar mura.